Eh muna da bokitai ƙwara biyar a gidanmu. Kuma gaskiya ƙafin bokitan nan guda biyar mun sha fama da rashin bokitai a gida. Cikin kuma bokitan nan guda biyar akwai wanda babanmu da safe yake ɗauka ya tai da su gona guda biyu. Sai akwai yayana shi kuma yana fenti. Shi kuma shima yana ɗauka wa ansu daga ciki. Yana ɗauka ƙwara biyu shi ma sai abagguda ɗaya. Guda ɗayan nan shine muke amfani da shi wurin wanka, wanki da sauransu. To in ba wani ya dawo daga cikinsu ba, gaskiya bokiti guda ɗaya ne muke amfani da shi. To abin gaskiya yana takura mamu saboda kowa daga cikinsu yana buƙatar bokitin. Kuma muma gida muna buƙatashshi. To kaga mata wannan matsala ce babba. A ce gida bokitin ɗaya ne wanda za a dinga amfani da shi. Amma da za a siya haƙuri su samu wani bokitin da ya fi. Saboda a ce bokiti ɗaya ka yi wanka da shi, ka yi wanki da shi, ka yi wanke wanke da shi. Ai kaga akwai matsala. To tsakani da Allah bokiti ɗaya ne dai muke amfani da shi. Bokiti ɗaya ne, ƙwara biyar ne gare mu. To amma guda ɗaya ne muke amfani da shi a gida. Biyu, ƙwara huɗun kuma duka ana ɗaukar su a tai dasu wurin aiki. Guda biyu wurin fenti, guda biyu wurin gona ake tafiya da su. To wannan yana matukar taɓa, taɓa gidan, gida yana matukar taɓa mamu a bunga. Saboda in ka zo za ka yi amfani, wani zai shiga kewaye. Wani zai shiga kewaye kai kuma za ka yi wanki kaga bokiti ɗaya ne. To dole sai ka yi haƙuri ko ya hito ya hito in bayan ya hito daga kewayen ko kuma shi in ya gama wankin sannan ya ba ka bokitin. Kuma a ce za a ɗebo ruwa, za a ɗebo ruwan sha. A ce da bokitin wanka za a, za a ɗebo ruwan. Kaga ko akwai matsala. To ya kamata ace dai an samu solution. Ya kamata ace an samu mafita wanda za mu dinga amfani da bokiti biyu. Cikinsu a samu wani wanda zai dinga ɗaukan bokiti ɗaya, a samu wanda zai dinga ɗauka bokiti biyu sai kuma biyu a bar su a gida a dinga amfani da su. Ga wanda za a dinga shiga cewaye da shi ana wanka da shi daban yake. Kuma wanda za a je a ɗebo ruwa shi na ɗiban ma ruwan ma ko kamata ace shi ma yake daban. Saboda kin ga bai yuwuwa ace a ɗebo ruwan sha kuma a zo ayi wanki. To kin ga ɗayan, ɗaya kawai ya kamata a ware, a ware shi. Shi za a yi wanka da shi, shi za a yi wanki da shi, shi za a yi wanke wanke da shi. Shi kuma ɗayan kawai abar shi na ɗebo ruwa ne, ɗebo ruwan sha. Wanda ake zubawa a tulu wanda ake sha. Ɗayan kuma sai ruwan da kuma ake zubawa wanda za a yi amfani da su wanki ne, me ne ne. To dan ta ma, dan ta ma ruwan da za a dinga amfani bokiti ɗaya ma ya isa. To amma saboda ruwan shan da za a dinga zubawa, bai yuwuwa ace an shiga kewaye da bokiti kuma a ɗebo ruwa a zuba wanda ake sha. Bai yuwuwa ace ana wanki ga kilin ko hankilin kuma ace za a dinga zuba ruwan sha a ciki. Kin ga akwai matsala. Bai yiwuwa kuma saboda tsabta. In wata, in in baka jima abin yana shiga cikin bakin ka ba, in kana shan ruwan ba ka ji wani abu yana shiga to akwai lafiya. Kuma lafiya ita ce gaba a duk wa'ansu lamura na rayuwa. In ba lafiya ba ko wurin nema ba za ka iya hita ba. Kuma za ka zo ka ja ma kan ka wata ɗawainiya. In kai yaro ne ka ja ma iyayen ka in kuma kai babba ne shi ma za ka ja ma iyalin ka. Saboda in ba ka je ka nemo ka kawo masu ba kaga za a samu matsala. To hakan gaskiya ya kamata a samu wani.

Eh, a zahirin gaskiya ina amfani da mai launin bula. Sabida duk wani ɗalibi kama daga firamari sune suke amfani da, da fensiri. Ina tunanin ma daga Primary Three ne suke amfani da fensiri, sai daga Primary Four abin da yai sama suna amfani da biro mai launin bula. Sai sakandare, tun daga aji ɗaya, JSS 1, JSS 2, JS, JS 3 suna amfani da biro mai launin bula. Eh, SS 1, SS 2, SS 3 suna, suma suna amfani da biro mai launin bula. Sai makarantu na gaba da sakandare, polytechnic tun daga aji ɗaya zuwa aji biyu, HND aji ɗaya zuwa biyu, eh, NCE tun daga aji ɗaya zuwa aji uku, wai aji huɗu, sai jami'a tun daga aji ɗaya, aji zuwa aji huɗu, dukkaninsu suna amfani da, suna amfani da tawada mai ruwan shuɗi. Sabida doka, kamar dokar karatun ne a haka. Kowa zai yi amfani da tawada, zai yi amfani da mai ruwan shuɗi. Saboda in ka yi, in ka yi amfani da mai ruwan shuɗi, in malaminka yazo zai, zai ma, zai rubuta ma sakamakon ka ko wani abu yana amfani da launin ja ne. To in ka sake kayi amfani da, kayi ma yi, komar misali a jami'o'i ko a polytechnics, wani malamin in kayi mai amfani da tawada wadda ba mai ruwan shuɗi ba to ba zai, ba zai ma, ba zai maka ma sakamakon ka ba na jarrabawa. Ko kayii amfani da mai ruwan baƙi ko kayi amfani da mai ruwan ja, to shi kuma mai ruwan ja dama su da shi suke amfani su yi ma mutum makin shi na jarrabawa. To in ka sake ka kuskura kayi amfani da mai ruwan ja, to wannan malamin ma ba ma, wai ta ya gyara ma sakamakon ka ba. A'a, ba ma ta ya gyara ma sakamakon ka ba. Yana iya ma ya cire ma wani maki. To sabida haka duk ansan makarantu suna amfani da, da tawada mai ruwan shuɗi. Sabida in ka cire Firamare daga aji ɗaya zuwa aji biyu, uku, wa'annan matakan duk suna amfani da fensiri ne. Amma tun daga nan zuwa wani mataki babba na karatu duk ana amfani da launin tawada ne mai ruwan shuɗi. Saboda haka duk wanda ya sake yayi amfani da ruwan tawada wanda ba shuɗi ba to yana fuskantar ƙalubale ga malamanshi. Sabida haka mutane suna kiyayewa amma wa'ansu suna amfani da launin baƙi kuma malamai ko sun gani ba za su ce musu komai ba sai dai su gargaɗe su ko kuma, wa'ansu kuma ba su ma yin magana in mai launin baƙi ne. In ba mai launin bula ba to wanda aka ɗanfi amfani da shi shine mai launin baƙi. Kuma mai launin baƙin ma ba kowane malami ke son ai mai amfani da shi ba. In ka mai amfani da shi zai kada ka ne ko ya rage ma maki ko kuma ya ƙi maka ma jarrabawa. To ka ga in, in a Firamare ne ko sakandare wannan ba damuwa ba ne ba amma in a makaranta ce ta gaba da sakandare wannan babban ƙalubale ne sabida in ba ka ci jarrabawar malami ba zai ja ma sai kazo ka sake maimaitawa. To wannan gaskiya yana matuƙar, mai ruwan bula yana matuƙar taimakawa sosai wurin rubutu ta yadda.

Eh ina cire takalmi a gida, saboda akwai yayata, kullum da safe in ta tashi, za ta share cikin gida, ta share tsakar gida. To in ka zo hawan akwai dandamali wanda za ka hau ka hin ka shiga cikin ɗaki. In ba ka cire takalman ka ba, ka hau saman dandamalin za ka hau da ƙasa a ƙafafuwan ka. Musamman ni kullum da safe in na tashi, zanje in ɗebo ruwa wanda ake amfani da shi a gida, wanda ake wanke wanke, sha, wanke wanke, wanka, wanki, sha dukkan ruwan da ake amfani da su a gida ni nake zuwa in ɗebo su. To lokacin da nake zuwa ɗiban ruwan, in na je aƙalla ina iya, in na, zan ɗebo jarka wai roba. Akwai manyan robobi wanda nake amfani da su. Ina zuwa in ciko su, in na ciko su, guda biyu ne zan ɗauki bokitai in dinga zuwa ina ƙwalho su, ina ƙwalho ruwan, ina ƙwalho su cikin bokitai ina zuwa ina juyawa. To ina tafiyi ɗiban ruwan, akwai takalma a jikina wanda ruwan da nake ɗebo wa yana zuba ga takalman nawa. In ya zuba, kai lema to in na taho zan dinga tako ƙasa. Aƙalla ina iya yin sahu, sahu huɗu da bokitan guda biyu in dinga zuwa ina ɗebo wa, to takalman suna jikewa. Ina zuwa ina tako ƙasa. In na shigo ma zaka ga tun tsakar gida, ƙasar da nake kwasuwa da takalman tana ɓata tsakar gidan. Ina ɗebo ruwa takalman suna jikewa ina kara ɗebo ƙasa ina, ina shigowa da ita cikin tsakar gida ina abunga, to. In na saki wata sahi na manta ina zuwa in hau dandamalin da takalma, to kuma in na hau dandamalin kaga akwai ƙasa a takalma zan ɓata wurin. To ana yawan yi min faɗa in dinga cire takalmana daga can ƙasa, ba sai na hau saman dandamalin ba. Ko kuma in zan shiga kewaye, wata sahi in na manta na je na tako ƙasai ina shiga kewaye ina wanke jikina. To ina wanke jikina, ƙasar da ke inna kwaso ƙarƙashin takalma tana zubowa. In ta zubo, in ta zubo, in ta zubo cikin kewayan, kewayan zai ɓaci. Dole sai an sake wanke shi ko kuma in sa ruwa mai yawa in kora ƙasai ta shiga cikin magwaji. To ana yawan yi min faɗa in dinga cire takalmana in zan hau saman dandamali in dai na san na je na ɗebo ruwa na yo na tako ƙasa. To ina ajiye su daga can ƙasa, ina ajiye su daga can ƙasa in hau ba takalma. Ko kuma in zan shiga kewaye in cire takalmana in sanya wa'en su. Wa'anda suna aje ni a cikin gida ba hita da su ba aka tako wani abu wanda zai ɓata saman dandamalin. Balanta na ma dandamalin ya ɓaci ƙasai ta gangaro zuwa cikin ɗaki. Akwai takalma sufiya, wanda nake amfani da su, wa'anda ba da su nake ɗebo ruwan ba. In na zo sai in cire wa in na ɗebo ruwan wa'anda suka ɓaci a can ƙasa sai in ɗauko sufiya ɗin wa'anda ake amfani da su a cikin gida, in sanya su. In shiga kewaye in na tashi hawa dandamali in hau saboda babu ƙasa a jikin su. Amma ba'a ba mu shiga da takalma cikin ɗaki, saboda za ka ga wa'an su gidajen har cikin ɗaki zagai an shiga da takalma. Kwan mu da ma kewayan ma ba a cikin ɗaki yake ba. Kewayan ma a tsakar gida ne yake. In za ka shiga yana nan a tsakar gida amma an su zaga nasu yana a cikin ɗaki ne kewayan yake to kaga dole yai ka shiga da takalman ka. Sai ka shiga da takalman ka, cikin ɗaki sannan ka tafi kewaye.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine jari. Jari shine babban abu mafi mahimmanci a kasuwanci. In mutum bai da jari, ba zai iya kasuwanci ba. To dole mutum yana buƙatar jari. Kaga ko jari shine abu mai mahimmanci a kasuwanci. Kuma za ka ga ɗan kasuwa mai jari da yawa sai ya fi wanda bai da jari da yawa samun kuɗi. Misali, yau mutanen da suke zuwa yau da kullum a kasuwa sayayya kayayyaki, wa'ansu suna la'akari da girman shago ne. Wani in ya zo ya iske shagon ka ga shi nan babu wani kayayyaki da yawa, ba ka da isashen jari da za ka zuba kaya, to wannan yana sa wa'ansu su tahiya su su ƙi shiga shagon ka. Amma da mutum-- mutane sun zo sun iske shagon ka cike yake da kaya, kana da jari sosai, to wannan abun yana ƙara jawo kwastomomi su dinga zuwa shagon ka. Kuma su dinga zuwa shagon ka sayayya. Amma shi wancan wanda bai da jari mai yawa, in aka zo wani ma kwastoma wanda zai zo sayayya, in ya zo ya tambaye ka abu, misali ya ce akwai taliya? Ka ce mai, "Eh akwai." Ya ce, "Akwai macaroni?" Ka ce babu. To tun a nan zai hwara karaya. Wani mai ɗan kasuwan mai hankali in babu macaronin nan sai ya ce, "Kowai akwai ko babu shi?" In kuka gama lisssahi zai ruga ya je ya anso macaronin can wani shago. In kuma wanda bai da, bai da wayewa ne a kan kasuwar kawai ce ma zai yi babu. Ka ga in macaronin kaɗai ka zo saya ka ce akwai makaroni ya ce babu, he dai ka je wani shago can wurin. To ka ga in ka tayi wancan shagon wanda aka nuna ma shi za ka dinga zuwa ka dinga sayayya. To amma in me wayo ne ko babu makaronin zai ce ma akwai. Zai ce ma ka tsaya kuyi lissahi ya ce, ya je kawai he dai ka ga yaro ya je ya anso ya kawo. Ka ga ba za ka ce wani in ya ce ma a sito ya je ya ɗauko ba za ka yi gardama ba. To wannan abin jari shine abu mai mahimmanci a kasuwanci. Shi ne in mutum bai da jari da yawa za ka ga yana yawan kuka. To amma in ba jari ba ban ga wani abu babba mai mahimmanci wanda ya he-- wanda ya he shi ba. Saboda haka duk wani ɗan kasuwa na zai fara kasuwancin shi yana buƙata ya samu jari mai yawa. In bai da hali samun jari mai yawa to nashi ya yi ƙoƙarin hanyoyin da zai bi. Ya yi ƙoƙarin, ya yi ƙoƙari ya sami hanyoyin da zai bi ko ya sami jarin ko kuma wanda ke gare shi ya gaya da ya zai inganta shi ya su zama jari mai yawa. Saboda in mutum bai da jari a kasuwa, to gaskiya yana shiga wani hali wanda in jarin ka kaɗan ne ga iyali ka tara. Kana da jari mai yawa ga iyali ka tara. Hidimar da za ka dinga yi ta ƙarƙ-ƙafin ribar da kake samu saboda, saboda kana da ƙaramin jari. Amma in dai kana da babban jari, kana da babban jari kuma kana da kasuwa mai kyau, to za kaga kahi ƙarhin hidimomin ka na yau da kullum. Amma shi wannan mai ƙaramin jari ɗin za ka gani in hidimashi ta hi, ta, gidan shi ta fi ƙarhin ribar da yake samu a jarin shi. Za ka ga ya zo ma har jarin ma ya cinye. Ka ga ya koma cikin wa-- ya shiga cikin wani hali wanda zai sa mai rashin natsuwa ko wani abu makamancin haka. Ko ya ja mai barin gida he ya je can wani wuri ya nemo jarin ko ya ma bar ƙasai baki ɗaya ya je wani wuri wajen neman.

Eh gaskiya, kujerun da muke amfani da su a gida suna da matuƙar daɗin zama sosai. Saboda kujerun-- kujeru ne waɗanda aka haɗa ba kalan na roba ba ko na, ko na wurin of-- kujerar ofis. Kujeru ne waɗanda aka yi da katifa mai laushi. Saboda kujerun ma sababbi ne, masu sababbi ba daɗe da kawo su ba. Lokacin da za a yi bikin gidanmu ne. Bayan an gyara gidan an mai fenti, bayan an mai fenti sai aka lu-- aka gyara silin, aka, aka sa tiles, aka yi fenti. Duk dai abin da gidan yake bukata an mai. Sakamakon bacci da za a yi a gidanmu kusan shekara ɗaya da rabi ce nan. Kusan shekara biyu ke nan. Shekara kusan biyu kenan da yin bakin. To, lokacin da aka yi shi an kawo, aka kawo sabbin kujeru masu inganci kuma kujerun gasu, sun yi kalar, kalar fantin gidan. To a gaskiya duk wanda ya zo zai, ya zauna a saman kujerun, za ka ji yana, yana yaban kujerun saboda suna da laushi sosai, ga daɗin zama. Badai a cewa komai. Sakamakon wa'yansu kujerun za ka ga ko da an yi su da katifa, za ka ga ba su da inganci. Za ka ga cikin 'yan watanni ko shekaru za ka ga sun zo sun lalace. Sakamakon ba su da inganci. To amma waɗannan namu gaskiya ko yanzu ba su, ba su bukata komai. Duk da wata sa'i a saman su nake kwana, saman su suke kwana amma har yanzu ba su yi wata alama ta lalacewa ba. Kuma katakon yana da ƙwari. Gaskiya ko nan da shekara ɗaya za a ƙara bada abu, ba za su buƙaci wani abu ba. Amma za su buƙata shine, be wuce a canza zanin kujerun ba. Su ne kawai za a canza amma ya, sun, an bukace su. Ko ba a bukace su ba, gaskiya ina tunanin nan da shekara ɗaya har zuwa biyu ba za su buƙaci wani abu ba saboda kujeru ne. Kamar waɗanda aka yi da jan katako. Jan katako a ke ce mai komi ne ne. Katako dai ne mai ƙarfi, mai inganci wanda duk wanda ya je ya yi amfani da shi wurin gadon shi ko, ko kujerun shi gaskiya zai jima ba zai bai lalace ba. Sakamakon waɗansu zaka ga sun yi amfani da wani katako mara inganci ko ɓeraye su cinye shi ko gara ta zo ta kama shi. Za ka ga bai daɗe ba. Kuma kai da an kawo ma kujerun ma ka ɗaga su, za ka ji ba su da wani nauyi. Sakof suke to amma wannan za ka ji su jim-jim suke. Gaskiya kujerun suna da daɗin zama sosai. Suna da daɗin zama, ga taushi ga kuma manyan kujeru ne. Mutum biyar ma sai ya zauna a saman su ba tare da wata takura ba. Kuma nan da waɗansu shekaru bana tunanin za su bukaci wani abu na gyara. Amma ba za su bukata sai dai a canza masu wannan zani, zani na, na kujerun. Amma bayan wannan ina tunanin ba za su, ba su bukatan wani abu. Sakamakon suna da inganci, suna da kyau ga kuma ƙwari. To gaskiya duk wanda ya zo ya zauna ko baƙo wani za ka ga yana yaba, yana yaba ma kujerun. Yana yabawa sosai saboda kujeru ne masu daɗin zama kuma ga sauƙi. An samu sauƙi sosai wurin haɗa su. An yi sauƙi.

A gaskiya indai karatun da nake yi in zan kwanta sai in lokacin jarabawa ne. In muna jarabawa shine kullum kafin in kwanta sai na yi karatu. Amma indai ba lokacin makaranta ba ne, gaskiya ba ni, ba na karatu. Sai dai in lokacin makaranta, lokacin jarabawa shi ma in jarabawa ta ƙaraso kala ko gobe za muyi exam ko jibi to wannan ina zama in yi karatu. Amma baya ga wannan gaskiya babu wani karatun da nake yi in zan kwanta. Shi ma karatun jarabawa ne, theory ne muke karanta ba kuma wani tsaya ake ba ayi understandin. Ba understanding ake yi ba. Kwai ana karanta theory ne a harddace shi. To a kullum matsalar da muke samu kuma in mun je ɗakin jarabawa shine, wai ka ga mutum ya je ya yi karatun ya shanye, ya shiga ɗakin karatun jarabawa sai ka gaya manta. To wannan abun shine babban kalubalen da muke fuskanta a makarantunmu, wanda muke zuwa yau da kullum. Sakamakon bayan ka yi karatu ace ka yi understanding ɗin topic ɗin. To kwai mutum ya je koyausuwa zai iya karanta, ya karanta ma'anar abu da ire-iren shi da sauran abubuwa da amfanin shi da rashin amfanin shi.